Yanda nike koyan sabon fasaha, ya danganta. Fasaha na waya ne, fasaha na abin da ya shafi gun aiki na ne? Duk dai ko wane dai abu dai sabo, na farko zaka tsaya ne ka natsu kaje ka tambayi wanda suka taɓa amfani da abun na farko kenan. Kaje ka samu wanda suka taɓa amfani da abun, da sabon fasahan. Wanda suka siyo kamin kai, in zai wuya ce kai ne farko, to zaka je ka samu wanda suke da masaniya akan shi, su koya maka yanda yake amfani da shi. Kuma ka tambaya ko ka koya ko ka tambaya kuma ka bi rubuce. Kai, na san zaka gane me ake nufi da fasaha. Wani kuma fasahan bai buƙatan kaje wai ka kalla ko rubuce rubucin da a kai ba. Ko abane daga rubutu yake gane komai da yake faruwa. Dole ne sai ya je. Wani dole, dole ne sai ya je ya ga an koya mai. Wani sai an koya mai, an koya mai ba rana ɗaya ba rana biyu ba rana uku ba. Wani ma sai sati biyu ana koya masa ko wata ɗaya kamin ya iya. Wani kuma rana na farko ma zaka gaya iya iyawa. Da yanayin ƙwaƙwalwan ka da kuma menene wuyan abubuwan sabon fasahan yake. Amma dan duk wani sabon fasaha, inda zaka je ka koya, zaman kasamu ba iya kai ba, to ya kamata ai kaje ka koya ne ko kuma ka kalla. Don yanzu dai akwai yanar gizo, iya zuwa ka kalla ta yanar gizo ka gaya ake amfani da abun. Ko wani kamfanin ka yi sacin manhajan, zaka iya zuwa ka duba manhajan kamfanin sai su nuna ma zahiri. Ta yasta bidiyo su nuna ma bidiyo ta zahiri yanda zaka. In ba ka so ka koya, Allah ya sa to kai ka ɗauka ta bidiyon, suka gaya fi wani ko gaskiya domin bidiyon da za a kunna mai. Indai ba gashi, kaficin ake nuna masa ba gaskiya bai iya wa. Da zarar an nuna mai abin shike nan zaka gaya iya kuma ya kama. So haka abun yake. Ya danganta da irin fasaha. Akwai fasahan da gaskiya ko ya zo zai daɗe kamin ma ka samu ka siya hamma ka zo ma abin na wani gadanaddana. Wani zaka gadanaddana haka ka zo ka koya. Batare da samun wani matsala ba wani ku kai ta yi, kai ta yi, kai ta yi. Wani ma Allah ya sai ka san tun wata uku kana gwaje gwaje a kan shi. Kana sa ido masa sai ka sa ido ka sa hankali sosai kaman zaka iya. Wallahi wani imma baka sa hankali ba bazaka taɓa iya koya ba. Kumasai ka natsu haka ka kai aiki mai kyau ka koya. To tayanda kai ma zaka iya koyarwa da inganci ma wani. Amma in baka na tsu ka koya ba, taya zaka koya ma wani? To ni na ɗauka sabon fasaha yana, yana buƙatan ka san wani iri ne. Ya danganta ma abin da ya shafe ka. Wata sabuwa fasaha ma ai bata shafe ka. Dan bata bangaren aikin ka bane. In kai tarbar kasuwa ne bata bangaren kasuwancin ka bane. To ka gama ba amfani ma kaje ka bata lokaci. Amma da sabon fasaha wanda ya shafi nagun aikin ka, nagun aikin ka. Duk wani abu da ya shafi bangaren nagun aikin ka wanda ka san eh wannan ya shafi ni, ya kamata in koye shi. To ba sai an gayama ba gaskiya dole kaje ka koya. Wallahi wanda za ka yi kalla ne kaman na ce manhajan su, su koya ma zahiri. Bama wanda zaka je gun wani ne ya koya ma. Wanda ya san kan shi shi ya yarda iya. To dole sai ka natsu kaje ka koya. Dan zai mafi ma. Amma ko duk sabon fasaha indai ba abin da ya shafi bangaren aikin ka bane, bangaren ka bane, to ai ma ba amfanin da zaka je kai ta bata lokaci a kai. Amma ko har in dai ta bangaren ka ne, to sai kaje ka samu. Ka natsu kaje ka samu ka koye shi. Kana koya kuma ka sa hankali. Dan kowa da yanayin ƙwaƙwalwan ku ma har da mai da hankali. Wanda ya.

Aaa hutu na a wajen aiki, eh ataƙai ce dai hutu a wurin aiki kamawa yake yi. Gaskiya hutu a gun aiki yana kamawa ne. Wani sa'an za ka ga, a hutu a gun aiki kama yake, za ka iya huta ni ban taimamman lokaci a ce gashi yanzu kawai ina zauna. Yanzu in ce kawai ni huta wa zan yi. In ka ga na huta to ba aiki ne a ƙasa, amma muddun akwai aiki a ƙasa ba zan can wani hutu a lokacin. Amma ko indai ko ba aiki a ƙasa tukuna ka zan zauna in natsu in huta. Saboda sabida gaskiya zan huta amma ko inda akwai aiki gaskiya bana hutawa, sai dai in yi aiki in ko ka ga na huta, to ba wani aiki da nake da shi a hanu na. Amma ya danganta mu wani sa'an sai ka gama ka ajiye ma kusan rana ɗaya ba ka yi aiki ba, ka ga to kana cikin hutu ke nan. Ba sai wani ma ya ce maka ka huta ba. Yanayin hutu a gun aiki ya danganta, ya danganta. Wani ko kuma zai yi irin hutu dai wanda ya kama na wanda kuka ajiye na ƙarshen mako. To akwai hutu na ƙarshen mako shima daban yake. Akwai kuma hutu, wanda dan dole ka huta. Akwai hutu wanda kuma daman shima, shima yana tunanin duk ƙarshen mako ka huta. Kuma akwai ƙarshen makon da zai zo don zo ma da aiki. To ni dan dai ko ƙarshen mako da nake huta ya zo da aiki? Amma nan ba dole bane yin huta zan je yin aikin. Ban manta da hutun da akwai ranar da ma za ka je ranan ba ranar hutu bane. In ba ka da aiki a hannu dole ka huta. Inda kuma ba ƙar ko ƙarƙashin wani kake ayan ba aiki ayi dole ka huta. Da dai ni moma aikin da babu ba. Ballantana ni kuma ba a ƙarƙashin ko. In ka ga kana wani abu ko hutu da hutu ka zo ta yawanci ba, ba kanka ka je ba amma dai ba ka ƙarƙashin wani. Ai bari har haka na ka hutu ba. In lokacin hutu ya yi falantana kuma ba ka ƙarƙashin wani, ba ga inda. So in ka ga kuma ba ka huta ba to hutu ne bai zo ba. Kana da aiki ne a hannu. Amma ko wani lokacin bana ɗiba makaina cewa kawai dai yaushe da yaushe ka ga na huta. To gaskiya to ba aiki ne kuma akwai aiki. Kaga ba zan zauna hutu dole mutum yayi aiki duk wurin so da ya tsama ban da yake so. Amma tunda yayi rezo yana ji yana kallo ba, bai ya kama, bai ya kama hutu ba. Amma kuma kasan ba ka da aiki ba ka da komai. Da sai ma an gaya maka ka da kanka kasan yayi kamataka huta. To za a ga ka huta. To ni haka yanayin hutun ne yake ba mu da takaimamman lokacin huta. Sai dai indai lokacin hutu ya zo ba aiki shine kawai asalin lokacin hutun mu. Don ko ƙarshen mako da muke samu ake huta. Inda ace ƙarshen makon zai zo da aiki. To dole mu je muyi aiki ba tare da ma tunani biyu ba a kai. A mu je muyi kawai. Mu je mu fara aiki. To haka muke yi. Ma haka muka saba ko da yaushe haka muke yi. Ba ma jiran wai sai gashi an ce maka wai, ai lokacin aiki ya iso ko kuma dan, dan akwai aiki sai ka zo ka ƙi yin hutu sai ka zo ka zauna barai yiwu ba.

A'a. Amma na sa turare kullum mana. Ba rana da bazan sa turare ba. Ko da yaushe ina cikin turare don so da ni ma abocin son turare ne. Ko da yaushe, ko da yaushe. Ko bazan yi wanka ba ma zan sa turare. Ko na yi wanka zan sa turare. Wani turare ma ya zama jikina. Ban taɓa ma rana ɗaya ma ban sa turare ba. So ko da yaushe ina cikin sa turare ne. Saboda ina sa turare. Turare kuma ba kala ɗaya ba, ba kala biyu ba, ba kala uku ba, ba kala huɗu ba. So in dai ka ga na sa wannan gobe wancan zan sa. So da ina siyan sa a ajiye. So da ina son ƙanshi. So duk kuma me son ƙanshi da tsafta. Da man yana son me turare ba ma tare da wai. Amma ce wani ko baiyi wanka ba zai ɗan saka. Filin son da ya ɗan jude ɗan tashi tashin nan koya ne yana ji. Kuma zai dinga wanka? To duk wani son turaren ka da ba ka wanka baya da amfani. Malam Habu barkanu dai. To duk wani sa turaren ka da ba ka yi wanka ba to ba shi da amfani. Amma har in dai za ka sa turare ka yi wanka, kuma ka sa kaya me kyau ba kaya me datti ba, yana da kyau. To, gaskiya ne. Ina sa turare kuma ina wanka. Kamun in sa kuma ina wanke kayana sai na tabbata tufafina masu, masu kyau ne. Kuma na wanke su yi ƙalƙal to sai in sa turare. Ga abun da yake sa ni sa turaren ke nan. Amma in dai ba haka ba, turare ban taɓa ma da wana bagon manne turare ba. Man taɓa cewa gashi yau ban sa turare ba. To kuma yau kaza da kazatu kullum cikin sa turare nake. Da zaran na yi wanka, na wanke kayana, na sa kaya sababbi, zan fesa turare kuma turare ba launi ɗaya ba, ba launi biyu ba. Turare kala kala ne, ƙanshinsu daban daban. Nake so don bancika sa in ta sa turare ƙanshi ɗaya ba. Amma dai ina zaɓan ƙanshi kaman guda biyar ko shidda waɗanda suka mun ƙanshi sosai. To su nake ajiyewa nake sassawa in sa a jikina in zan fita. In sa da safe in zan fita. Da yamma ina dawo, shi ma in ɗan sa. To gaskiya ina son turare kuma ina sa su. Ko ina zan je ko zan fita ko bazan fita ko ko ina gida. To duk sai ina sa. In dai zan zauna, baruwa na da sai na zan fita ne kamin zan sa turare. A'a, ni ba haka nake ba. Ko zan fita ko barin fita ba, zan ɗauka turare in saka. In so da ni ina tunanin sa turare ma yana da cikin wani tsafta. Amma ba wa ka ce ko da ka ce za ka sa turare yana cikin tsafta ba kuma ka zo da kaya me datti ba ko kuma ka yi kwana uku ba ka yi wanka ba sai ka ce turare ya zama ma ci ne abin wankan kama turare bazaiyi amfani ba.

A ina cinikayya mana. Ciniki a, ni bana zuwa kasuwa. Cinikayyan da nake yi shine dai aikin hannu. Ni bana yin aiki ciniki a kasuwa. In ka ga na yi ciniki a kasuwa to na je siyo abu, ni bana sayarwa. Ina, ina yawancin yin ciniki a kasuwa sosai amma fa banawa ba. In ka ga na yi ciniki, cinikayya to ni ba ne nake sai dai ni inyi da wani in saya a hannun shi. Inde wannan ne ina yin cinikayya a kasuwa sosai kuma ina jin daɗin yin cinikayya a kasuwa. Kuma wani in taya wani yin ciniki gaskiya kuma wani ciniki bai fo kuma sai dai ciniki ne in saya abu amma ba wani in kasa abu don ba aikina ne. Ni a ko da yaushe aikina shine aikin hannu. Mutum aiki a biya ni. Shine aikina. Kullum aikina aikin hannu ne. Aikin hannu kuma ba wani aiki sosai kuma ƙananan aiku na da ba amma wani in kasa kai a kasuwa in dinga ciniki a kasuwa wannan ba aikina ba ne ma ban saba ba. A duk wani abu da ya danganci ciniki kaina banna ina yi. Cinikin kasuwanci ni bana cinikin kasuwanci amma duk abin da ya kama maganan da za a yi magana na game da, game da haɗa abubuwa ko kuma yin abubuwa aikin hannu to ni a wuraren dai na fi yin ƙwari. In ka shiga na shiga kasuwa, yin ka-- na shiga kasuwa sai dai in saya abu. In kuma ka shiga kasuwa yin ciniki sai dai in cinikayya da wani abu amma ba ni nake sayarwa ba sai dai in cinikayya da wani. Bana kasa komai a kasuwa. To ni ban ma cika damuwa da kasuwanci ba abin da ni na fi ƙwari akai da kuma na koya, na yi, na koya shine, shine yin aikin hannu. Aikin hannu shine aikin da na koya kuma shine nake yin. Na, na, ina da rufin asiri Allah ya rufa mun asiri kuma na gode ma Allah sosai. Wannan rufin asirin daya mun na aikin hannu gaskiya. Allah ya rafa mun asiri sosai ga wannan aikin hannu. Amma banda haka. Ni bana wani cinikayya a kasuwa. Ciniki na kenan shine aikin hannu. Inde na yi aikin hannu shine na an gama. In kuwa ba wannan aikin hannun ba bana wani abu da ya wuce aikin hannu. Shine nake yi da kuma ina jin daɗin cinikayyan aikin hannun da nake yi sosai. To da dazaran kasuwanci yana da kyau amma ko cinikayya ya danganta yin ciniki a kasuwa sai dai in na je siyan abu a kasuwa amma indai ba na je siya ba yin ciniki ai ba nawa bane. Ai ni kawai dai in siya abu imma wani ciniki. To dai ban kasa komai a kasuwa. Ni tsakanina da zuwa kasuwa in je in siyo abu imma me ciniki ciniki. Ni kuma tsakanina da in kaga ana yin ciniki to ni ma aiki aka kawo mun kuma ba a kasuwa ba a shago. Wuraren dole ka fahimi irin aikin na anan wuraren yake yin aikin shi. To a nan ni a yanayin aikin da nake yi kenan. So bai wuce haka. To, shine wani. To haka nake yin cinikayya na. Sai dai mun wani ciniki ni bana yin ciniki saboda ba aikina bane.